A lamba ta mai albarka ta haɗa da lamba casa'in da tara, lamba goma, lamba ɗaya, lamba biyu da ɗai ko in ce lamba ɗari. Waɗannan su ne lambobi ta masu albarka.

Eh tabbas ina da katin kasuwanci. Wannan dalili da ya sa na yi wannan kati shine don in kiyaye kasuwanci na da kuma kwastomomina. Sa'annan kuma yakan kasance mun kariya wajen fuskantan tozarwa na jami'an tsaro musamman idan akai tafiya cikin dare aka dawo.

A gaskiya ina da dangantaka ta arziki da shugaban aiki. Muna samun jituwa wurin gudanar da al'amura a wajen aiki cikin natsuwa ba tare da takurawa ko kuma matsatsi ba.